Muna samun ƙwarin gwiwa daga ayyukan da muke yi saboda mu taimaki kanmu da ƴan'uwanmu da iyayenmu da kuma society namu. Saboda aiki tu'uƙuru yana taimakon rayuwar matashi ya samu ya a cikin abin da yake so a rayuwan shi har ya kai shi ga yin nasara wata rana. Abin da muke wa kanmu fata mu samu a rayuwan mu ke yin domin mu taimaki ƴan'uwa da abokanan arziki da society.

Eh, na kan yi kuka yayin da nake yankan albasa amma ya danganta. Albasa yana nan yanayi daban-daban. Akwai wanda idan kana amfani da shi za ka ji yaji a idonka so hawaye zai ringa fita. Akwai kuma wanda za ka fara yanka shi har ka gama ma ba tare da ka ji wani abu ba, ballanta na har ka ji yaji idan ka fitar da hawaye. To, ya danganta da yanayin albasa amma gaskiya na kan yi hawaye in ina yanka albasa mai zafi, musamman ma ni nake yanka shi da kaina.

Idan na tashi a ƙarshen mako da safe, ina taimakon iyaye na mu gudanar da ayuka na cikin gida. Idan mun yi mun gama, ina zuwa gaishe da family members dina, da abokanai na, ina kai musu ziyara da sauran ƴan uwa na wanda muke rayuwa a yanki guda ɗaya. Wanda kuma ya yi mun nisa ina iya kiran shi a waya domin in gaishe shi mu gaisa in jiya su ke a lafiyan su.

A'a, gaskiya ba ni da fanka a rufin ɗakin mu. Amma dai idan lokacin zafi ya yi, mukan yi amfani da window taga. Mukan buɗe shi domin iska ventilation ya ringa shigo mana. Muna samun iskan da za mu iya rayuwa cikin saukakawa a ɗakinmu da muke kwanciya.

Ina ta'ammali da ya'yan itace kala daban daban. Ina amfani da ya'yan itace kamar su mangwaro, gwaiba, apple da irin su kanya da muke kiransu a Hausance, sai irin su ayaba da su goruba da sauransu haka.

Idan ina cikin damuwa, na fi son kasancewa ni kaɗai a gefe na ko kuma in kasance tare da wanda zai iya bani shawara a kan halin da nake ciki na damuwa, domin in san mene ne zai kawo min magani ko zai magance mu wannan damuwa da nake ciki.

Ina zuwa zubar da shara a gefe ko kuma wurin da aka tanadar mana da zamu ringa zubar da shara a wurin. So muna da gurin da idan mun ɗauka kayan shara ko bola mukan je nan wurin mu zuba a can kafin kuma wanda suke zuwa su kwashe su ma su kai can wani guri a bayan gari.

Eh, ina yin karatu kafin na kwana. Idan na tafi ɗakina, zan je na kwana. Nakan yi karatu bayan na gama kuma in yi wasu addu'o'i domin neman kariya ta Ubangijina kafin in kwanta in yi baccina kuma.

Gaskiya bana amfani da mataimakin murya. Ina amfani da natural murya na, wanda nawa ne duk wanda suka san ni kuma suka ji magana na sukan gane ni ko da kuwa daga jin murya ta ne. Shi ne.

Umm, man da na fi amfani da shi, ina amfani da Vaseline. Idan kuma na abinci ne, nakan amfani da normal man gyada haka zuwa manja. So na gama man da na fi amfani da shi kenan.

Eh, ina kunna sanarwar app. Ina amfani da shi wasu lokuta zuwa wasu lokuta, azin irin time to time haka. Kuma ina jin daɗin amfani da sanarwar apps. Matuka sosai sosai gaskiya.

Idan na tashi da safe na yi wanka kafin in fita, ina kallon fuskata a madubi sai kuma zuwa da yamma idan na dawo kuma ina kallon fuska na a madubi kafin in kwanta bacci. Irin szu biyu haka.a